Ah wannan tambaya da kuka yi, kana shan ruwa mai sanyi? Eh amsan da zan ba ku amma it depends da weather da ake ciki. Idan a weather na sanyi ne gaskiya ba sosai ba. Na fi amfani da ruwa mai dumi ko kuma normal ruwa da baya da sanyi baya da zafi. Idan kuma a weather ne na zafi so shine muke amfani da ruwan sanyi sosai. That's amsan da zan ce muku, zan ce muku eh ina shan ruwa mai sanyi amma ya danganta da yanayi. A yanayin zafi muke ko a yanayin sanyi muke? Bari na ɗauke shi one by one. Idan a yanayin sanyi ne muke in ka sha ruwa mai sanyi, ruwa mai sanyi yakan sa ka kai mura ko ka kamu da wasu cututtuka na toshewan huhu ko toshewan maƙogwaro ko toshewan hanci. So a wannan lokaci ba a buƙatan ka sha ruwa mai sanyi. Amma idan a lokaci na zafi ne, so lokacin da jikinka yayi heating, temperature jikinka yayi heating sosai ya tashi kana buƙatan ka sha ruwa mai sanyi domin ka sanyaya jikinka. So to a wannan lokaci kana da daman da za ka sha ruwa mai sanyi in a yanayin zafi ne. So shi yasa na ce muku eh in a lokacin ya-yanayi na zafi ne ina shan ruwa mai sanyi sosai ma. Amma idan a lokaci na zafi ne, idan a lokaci na sanyi ne bana shan ruwan sanyi sai dai na sha ruwa mai dumi. So sabila da shi ruwa mai sanyi yana toshe ma lungs ɗinka, yana toshe ma maƙogwaro ka yakan jawo bacteria na sanyi su zo suyi affecting ɗinka, ya sa ka mura ko ya sa ka neumonia ko ya sa ka cutar da dai ba za ka iya yi maganinsa da sauƙi ba wanda kai ka sha wahala sosai. Amma idan a lokacin zafi ne bai cika sa maka irin waɗannan cututtukan ba. A lokacin kamma sabila da jikinka yana heating sosai so yana buƙatan irin waɗannan abubuwa na sanyi ɗin wanda shine zai sanyaya ma temperature na jikinka wanda za ka sami ka ji daɗi, ka ji sanyi, ka ji ka samu natsuwa tattare da shi. So wannan tambaya ina fatan na amsa muku ya zama it depends da yanayi. Idan yanayi ne na, na sanyi ba a shan ruwan sanyi. Ko ni in ce bana shan ruwan sanyi. Idan kuma yanayi ne na zafi to eh ina shan ruwan sanyi sosai ma. Kusan kullum da shi nake amfani in dai a yanayi na zafi ne. Amma in a yanayi na sanyi ne to wannan fa bana amfani da shi. So wannan bayani shine a takaice da fatan amsan da na bari ya gamsar da ku.

Eh, ina son ɗaukan hotuna, matuƙar ɗaukan hotuna sosai ma. Ina son ɗaukan hotuna sabila da shi hotuna tarihi ne wanda za ka bari ka zo kana kallo. Ko da lokacin wani abu naka ya canza ko ka rame ko ka yi ƙiba ko kuma duk time ɗin da ka gani za ka tuna da memories cewa eh wannan hoto fa na ɗauke shi lokaci ka zane, so za ka ji ka ji daɗi a tattare da kai. So shi ya sa muke ɗaukan hotuna sosai da sosai ma. Duk kaman lokacin da muka yi graduating from primary school mun yi hotuna wanda har yanzu idan na gani ina jin daɗi, ina jin hankali na ya kwanta. Nakan tuno da wannan friends ina ne, wannan mun yi rayuwa tare da su, wannan mun yi wasanmu, childhood wasanmu tare da su, wannan abubuwa to makamancin haka. Amma idan a lokaci ne na kaman da lokacin gama secondary school ma that's high school kenan. Shi ma mun yi rayuwa, mun yi hotuna to in ka ga hotunan da ka ce ka wannan secondary schoolmates ɗina ne. Wannan wane ka za, yanzu wannan wane yana aiki a waje ka za, wane ma yana aiki a waje ka za, wane ma yana aiki a waje ka za. So duka muna irin wannan. Kuma kakan ji daɗi sosai fa sabila da duk time ɗin da kaga hoton za ka ji ka tuno da wani friend ɗin ka wanda da kun yi rayuwa mai daɗi tare da shi rayuwa mai memories. So hotuna ina ɗauka sosai, matuƙar ɗaukan hoto ma sosai sosai sabila da duk time ɗin da kaga hotuna kakan ji ka tuno da wani abu wanda zai sa ka ka ji daɗi ka feeling very happiness. So shi ya sa muke ɗaukan hotuna. Dan haka lokacin da na shiga a university ma, shi ma mun yi hotuna haka da friends, da classmates, da course mate, da school mate duka dai. Duka an yi yi wannan hotuna to at all the time idan ka zo kaga hoton in ka tuno za ka ga ka ji daɗi, ka yi murna sosai, ka yi farin ciki da ka ce eh wannan hoto fa lokaci ka zane da lokaci ka za muka yi hoton nan. Don haka idan ka gani sai ka ji ka ji farin ciki a tattare da kai ka yi wannan abu. Kamar yanzu ma dad ina hotunan da muka ɗauka da shi time ɗin da muka tattafi trips ɗin mu haka na vacation da kuma ziyarce ziyarce da muke yi na ƴan'uwa to duk time ɗin da naga hotunan duk da a yanzu baya raye, Allah ya masa rasuwa. Amma idan naga hotunan ina tunowa da shi, ina tunowa da irin good time da muka yi spending tare. Nakan ji daɗi sosai. Nakan ji na ji farin ciki, nakan ji na yi murna sosai da sosai. So hotuna yana da matuƙar muhimmanci. Mutum in yana ɗaukan hoto yakan ji daɗi sosai. Hotuna abu ne mai kyau. Hotuna ina ɗaukan hoto sosai. Ina yawan yin hoto kuma all the time ina yin hoto. Wannan shi ne amsana a taƙaice nagode.

To, wannan tambayar da kuka yi, yaushe kake fara aiki kullum? Eh, it depends da rana da kuma lokacin da zan fita wajen aiki. Nakan fara aiki mafi yawanci daga eight o'clock na safe har zuwa four na yamma. Amma it depends. Idan akwai aikin da yawa a wajen aiki, nakan fita tun seven na safe, bani dawowa sai seven na dare. So ya danganta da yanayin da aiki yake ko kuma ake buƙatan ayyuka. Idan babu aiki wani mai tada hankali, nakan fara aiki daga karfe takwas zuwa four na tashi. Idan kuma akwai aiki mai tada hankali wanda muke buƙatan a yi shi a gaggauce, nakan fita tun seven, bani dawo wa sai seven. So yanayin ya danganta da yanayin aikin, shin akwai aikin ko babu aikin. In akwai aiki, ana fita da wuri, a fara aiki da wuri don a kammala da wuri. Idan kuma babu aiki, aikin matsakaici ne, mukan fita a yi a hankali har zuwa time ɗin da za a tashi a yi. So wannan shine dai ɗan bayani a takaice. Ban sani ba ko kuna da buƙatan wani bayani kuma in sake muku game da yanda nake fara aiki kullum. Ina farawa majority daga takwas zuwa huɗu an tashi. Ina in babu aiki sosai. In kuma da akwai aiki sosai, muna farawa daga seven zuwa seven na dare kafin nan mu tashi. Amma in an zo fe yin, dole za a biya ka extra na wannan ƙarin lokaci da kayi sabida da kuma ƙarin aiki da ka sama ka yi. Za a biya ka biya na musamman wannan rana na specialty ne. Don ba a son ka yi aiki kuma ya zama na ba a sama ƙarfin gwiwa a kan aikin da kake yi. So shi ya sa duk time ɗin da muka fita idan mun san irin wannan ne, akan fita a samu aiki ɗin a dage a yi, a ciccije a dage sai a yi. In an yi kuma akan samu alkairi sosai ka ga an dace. Idan kuma ba wani aiki ba ne ake da shi me yawa, shi normal payment ne. Za a ma aikinka yanda aka saba biyan ka ka na yi. Kuma abin da ya sa ake ƙara ma wancan biya ɗin ɗan ƙarfi don ka samu ƙarfin gwiwa ya zama na all di time. Idan ka ji za anyi maganar aikin, za ka fita da sauri ka je ka yi. Don in ba a sama gas, ana ƙara ma ɗan kuɗi in ka ƙara aikin to kai karan kanka za ka ga ba ka da confidence na zuwa ka fita ka yi aikin. Amma idan ana ƙara ma akan overtime naka, za ka samu ƙarfin gwiwa da confidence na fita ka je ka yi aikin. So wannan bayani shine a taƙaice da zan muku. Nakan fita aiki ne daga safiya ƙarfe takwas zuwa ƙarfe huɗu na yamma. Na gode.

To wannan tambaya na ji daɗin sa. Sau nawa kake share gida? Eh, nakan share gida sosai. Nakan share gida aƙalla sau uku a rana. Nakan share shi da safe, a goggogi, a yi mopping, a yi dusting, a kikkinitsa, a sa turare, a shirye shirye waje. Sannan nakan share kuma da rana, shi ma a kikkinitsa shi, a goggogi inda ƙura ya takura, inda ƙura ya sauƙa da dai abubuwa makamancin haka. Sannan kuma nakan share da yamma. Can yamma kaman dab da dare kenan, saboda in an share, aka kikkinitsa, aka gyaggyara, kaima in ka zo za ka kwanta ko kuma in ka shigo cikin environment ɗin, za ka yi feeling very happiness. Za ka ji ka ji daɗi saboda duk time ɗin da kake kallon waje a tsaftace, a gyare, za ka ji farin ciki ko jin daɗin da kake masa da ban. Unlike inda za ka ga waje kaman misali a datti haka babu kyan gani, kaima ba za ka ji daɗi ba. Za ka ji ba ka feeling fine. So shi ya sa nake share waje duk a rana ko ince duk rana nakan share waje sau uku. Da safe a share, a gogi a yi mopping, a yi dusting. Sannan da rana shi ma a share, a gogi, a kikkinitsa, a yi mopping. Sannan idan dare ya yi, shi ma a share, a kikkinitsa, a gyara, a tarkata, a tattara, a hahada, a gyara gyara waje. Haka duk shi ma ka samu, ka yi mopping ɗin, ka ji daɗi, ka ji ka samu kwanciyar hankali. Duk time ɗin da kake kallon environment very clean, very suitable to stay. To za ka ji daɗi. Za ka ji ka samu kwanciyar hankali. Za ka ji ka samu jin daɗi. Za ka ji ka nutsu. Amma in dai environment haka is not clean, za ka ji ba ka jin daɗi, ba ka natsuwa, sai ka ji ka kaman ba ka da lafiya. A a ba ka farin ciki. You will not feel yourself very happy. So za ka ji ba ka jin daɗi. Amma idan kuma wajen yana tsaftacefa, idonka ma in ya gani, ƙarfin ganin idonka ma zai ƙaru. Ƙarfin ganin idonka ma za ka ji shi daban ne. Sannan farin ciki da za ka ji a cikin jikinka da yanayin jin daɗinka, daga daban ne da yadda idan waje yana zama da datti. So aƙalla ni ina yin shara sau uku a duk rana. Ina yi da safe, ina yi da rana, ina yi da yamma ko da daddare. So wannan shine amsa na a takaice na tambayan da ku kaman sau nawa kake share gida. Da fatan wannan amsa na ya gamsar da ku. Na gode. Na gode. Na gode.

To wannan tambayar da kuka yi, kana sayan kaya a yanar gizo? Eh ina sayan kaya a yanar gizo sosai ma, sabila da wani lokaci sayan kaya a yanar gizo ka fi samun ah kaya mai inganci da kuma sauƙi fiye da wanda za ka je shago ko super market ka je ka saya. Don haka ina sayan kaya a yanar gizo sosai sosai ma. Kaman ah akwai time ɗin da ma za kaga na yanar gizon suna yin promo haka. Wanda za su yi promo, wanda in ka saya abu za ka samu discount sosai. Maimakon abun da za ka ba da lets say ten thousand naira, za ka ga ka bayar da kuɗin da bai kai ten thousand naira ba. Za kaga kuɗin da za ka bayar bai wuce lets say fifty percent na wannan kayan ba. Toh! Na kan sayi kaya a yanar gizo. Yanar gizo kuma gasu nan da yawa wanda muke shopping da su, wanda mu ke sayan kaya a tattare da su. So akwai su da yawa, akwai irin su Amazon, akwai irin su AliExpress, akwai irin su Temu, akwai irin su gasu nan dai da yawa. Wanda idan zan ƙirgo muku za ku gan su suna da yawa. So muna sayan kaya a yanar gizo tabbas. Kuma mu na jin daɗi. Tunda a yanar gizo in ka zo za ka saya abu, za a baka abun in details, za a ma prescription ɗin abun in details. Za ka karanta, za ka ga color ɗin, za ka ga size ɗin, za ka ga weight ɗin, za ka ga komai wanda a nan ne za ka fahimci cewa, eh wannan yayi suiting abun da nake so a raina ko kuma bai suiting ba. So wani lokaci kuma in a shago ne in ka je ka gani sai ka ga ba ka samun irin wanda ka ke so ɗin. Kuma bayan haka za ka ga akwai tsada a shago ɗin. Amma in a yanar gizo ne ba, za ka saya kuma ama shipping duk ƙasan da ka ke za a ɗauko a kawo ma shi har inda ka ke don ka zo ka yi amfani da shi. So kaya a yanar gizo ina bayar da shawarar wanda ma baswa saya, su yi ƙoƙari su dinga saya. Sabila da kaya, sayan kaya a yanar gizo yana da matuƙar sauƙi, yana da kuma matuƙar jin daɗi, yana da kuma sa kwanciyar hankali sayan kaya a yanar gizo. Ina advising ɗin mutane su dinga sayan kayayyaki a yanar gizo domin jin daɗinsu, da farin cikinsu, da kuma nusuwansu, da samun kwanciyar hankalinsu, da kuma samun desire na irin abin da suke so. To kaya a yanar gizo yana da sauƙi amma se in ka mayar da hankali Yana da kyau in kaga abu, za ka yi photoshot ɗin sa ka tabbatar irin abinda kake so ne Ka karanta prescription da details na abun a cikin kayan, sai ka tabbatar cewa yayi Matching da abinda kai kake so kafin nan ka yi placing order, sabila da wasu a kan samu kuskure, wani ba ya tsayawa ya karanta abubuwa kaza da kaza, kawai se de ya saya To idan ya saya ɗin kuma sai a zo a kawo masa ba abun da ya expecting ba, sai ya ga yana yawan complain. So ni bana cikin waɗannan mutane gaskiya. Kafin na saya sai na nutsu, na tantance, na duba, na tabbatar da cewa eh abin da nake so ɗin ne shine aka kawo mun kafin nan shine nake saya. So wannan bayani na shine a takaice, na gode sosai.

To wannan tambayar da kuka yi. Kana son wurare masu hayaniya? To, abin da zan ce ba zan ce eh ba, ba zan ce a'a ba. Sabila da hayaniya ai babu daɗi. Hayaniya ba kowa bane yake son hayaniya. Hayaniya baya sa farin ciki ko kwantar da hankali. Hayaniya yana ɗaga hankali. Hayaniya yana zamowa ka ji ba ka jin daɗi. Hayaniya yana zamowa ka ji ba ka samun natsuwa. Hayaniya yana sawa ka ji kanka yana ƙara. Hayaniya yana sawa ka ji ka samu ciwon kai. Hayaniya yana sawa ka ji kai, kai fa abun nan ba yi ma daɗi ko wajen nan ma ba ka jin daɗin zaman su. So ban cika son hayaniya ba gaskiya. Na fi son silent waje. Wajen da babu hayaniya, wajen da ake da maturity, wajen da ake natsuwa, wajen da ake girmama kowa, wajen da kake jin daɗi, wajen da kake samun farin ciki, wajen da kake son zama wanda babu hayaniya. So hayaniya bana tunanin akwai wanda zai ce muku yana son hayaniya, this and that ko kaza kaza kaza. Hayaniya ba abu bane mai daɗi gaskiya. Hayaniya ba abu bane da wani kowa yake so. Hayaniya ba a cika son hayaniya ba. So an fi son ka samu waje very respectable waje wanda ake da mutual respect, wanda ake zama a ji daɗi, wanda ake zama a yi taɗi ko a yi surutu mai amfani ba marar amfani ba. Mu a hausance in ka ce hayaniya kamar yanzamana noise ke nan. Wajen da akeyin noise, wajen da zaka ji ana kaca kaca kaca, wajen da ake majaga jagaja, wajen da babu natsuwa, babu kwanciyar hankali, babu jin daɗi kawai sai dai hayaniya. In aka ce hayaniya sai surutu marar amfani. Wannan ba waje bane na zaman ɗan adam. Ɗan adam ya fi son ya samu natsuwa. Ɗan adam ya fi so ya zauna a inda zai samu positive thinking wanda zai yi tunani mai matuƙar amfani, wanda zai amfanar da kansa da kuma community ko al'ummar da yake tare da su. Ba waje bane da zaka zauna kana hayaniya ko ana yin hayaniya. Hayaniya bata da daɗi gaskiya. Ni dai ana wa ra'ayi ban san soran mutane ba. Ni bana son waje mai hayaniya. Na fi son waje da ya zamana waje ne mai shiru, mai natsuwa. Ko da ma zan ji hayaniya sai dai hayaniyan tsuntsaye kamar irin ɗan kukan tsuntsaye sai sai sai sai irin waɗannan da kuma kukan ƙwari haka to shi ina sonsa. Amma in dai surutu ne na mutane irin ata surutu barkatai marakan gado da wani waye ɗinnan to gaskiya ni bana son hayaniya. Bana son wurare da ake samun hayaniya. Bana son wajaje da ake samun hayaniya. Wannan bayani na shine na takaici. Da fatan wannan bayani nawaya gamsa da ku. Na gode, na gode, na gode, na gode, na gode sosai.

Eh to, idan na tambaye, idan na fahimci wannan tambayan naku me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Hmm, idan babu wutar lantarki nakan ji babu daɗi gaskiya. Sabila da rayuwan ɗan adam yayi connecting da wutar lantarki ne. Yana da matuƙar muhimmanci. Sabila da in babu wutan lantarki zaka ji babu daɗi. Zaka ga kana so kayi abu kuma bakasamu dama kayi ba. Amma in akwai wutar lantarki fa, zaka ji ma jin daɗin da kake yi daban ne. Fiye da ace babu wutan lantarkin. So in babu wutan lantarki, gaskiya nakan ji babu daɗi, nakan ji babu confidence a jikina, nakan ji bana jin ma zan iya yin wani abubuwa na kirki. Amma in akwai wutan lantarki, nakan samu natsuwa, nakan ji daɗi, nakan samu farin ciki, nakan so nayi abubuwa da dama, nakan ji daɗin kuma yin abubuwa din. So amma in babu wutan lantarki, da ke kuma akwai power bank. Ina da dai power bank. Nakan kunna power bank ɗina don yakan taimaka min shi ma sosai. Wajen ko da chargi ne bani da shi. Idan nasa sai na samu charji. Misali ko ina so zan yi wani abu ko wani abu makamancin haka. Kaman mu anan ƙasa, Nijeriya. Mafi yawanci zaka samu wani lokacin akwai wutan lantarki, wani lokacin babu wutan lantarki. To idan akwai wutan lantarkin muna jin daɗi. Zaka ga murna da annashuwan da yake fiskan mu ma ya banbanta. Fiye da idan babu wutan lantarkin. Idan babu wutan lantarki gaskiya bana jin daɗi ko kaɗan. In babu wutan lantarki bana samu na natsu. In babu wutan lantarki, musamman ma misali a ce a lokacin zafi. Babu AC, babu fanka. So in babu wutan lantarkin nan, za ka ji zafi ya dame ka. Za ka ji ba za ka iya bacci ba. Za ka ji ba za ka iya hutawa ba. Amma in kuma akwai wutan lantarki fa, za ka ji cewa, "Eh wannan abu ya kamata na yi, wannan abu zan ji daɗi, wannan zan samu lokaci mai daɗi." So lokacin da babu wutan lantarki nakan ji babu daɗi. Nakan ji bana iya yin abu. Nakan ji haushi nake ji. Nakan ji braina yana ɓace. Nakan ji bana son a takura mun ma da magana. Musamman a lokacin da babu wutan lantarki bana samun hayaniya. So sai dai ka ga in kana so kaɗan kifin kanka entertainment ko kaɗan kifin kanka busy, sai dai ka fita kaɗan yi mofin, kaɗan yi share share, kaɗan yi gyare gyare, kaɗan kikkinsa abubuwan ka dai haka. Sabila da ka samu kwanciyan hankali. So wannan bayanin shine a takaice. Da fatan bayanin na ya gamsar da ku. Na gode.

To wannan tambaya da kuka yi, sau nawa kuke yin taro a mako? Idan na fahimci tambayarku, kuna tambaya ne akan sau nawa muke yin taro a cikin sati ɗaya. Hmm, it depends da abubuwa da yadda ya faɗo. Wani lokaci akan yi sau ɗaya, wani lokaci sau biyu, wani lokaci sau uku. It depends da yanayin da ake ciki da kuma abubuwa da ake buƙatan a tattauna masu muhimmanci ne ko marasa muhimmanci. Idan abun da ake so a tattauna masu muhimmanci ne, to akan yi shi akan a kai a kai akan yi ya kai sau uku ma. Idan kuma ba'a da wani abu mai muhimmanci da za'a tattauna, sai dai a zauna ne a tattauna a fahimci cewa ga inda aka samu feluwa, ga inda aka samu excellence, ga inda aka samu good to wannan baya wuce sau ɗaya. Amma idan akwai abubuwa da suka tattaso wanda suke bukata a tattauna, a natsu, a duba, a ga yanayin abubuwan to shi kuma akan yi shi aƙalla sau biyu zuwa sau uku a sati. So wannan ina jin shi ne. Amma idan aka duba aka ga through out this week babu wani fa'abu da ya zama na dole sai an yi ko babu wani abu masu muhimmanci wanda yake buƙatan a tattauna to ka ga no need of a tattauna. Ba'a buƙatan tattaunawa. Amma in dai kuma akwai fa, in dai akwai dole a tattauna. So wannan shi ne bayanin ke nan. In akwai abu masu muhimmanci a satin za'a tattauna sau uku. Za'a haɗu a yi taro a mako aƙalla sau uku. Idan kuma babu wani abubuwa na tattaunawa a mako to baya wuce a yi sau ɗaya a mako. So wannan bayani ina jin shi ne bayanin da zan yi muku daidai gwargwado da fata wannan bayani zai gamsar da ku zai kuma ba ku amsan da kuke buƙata. Na gode.

Wannan tambaya da kuka mun, kana buga rubutu da sauri? Idan na fita, idan na fahimci tambayan ku, shin ina tyfing rubutu da sauri? Eh, ina taifin rubutu da sauri saboda ina son rubutu ne kuma nakan yi rubutu da yawa sosai. Wani lokacin nakan yi rubutun da ya kai fate biyar haka, uku, goma duka dai bayan da bani. So ina buga rubutuna da sauri sosai ma. Na iya taifin da sauri, nakan yi rubutu masu muhimmanci wanda kowa yake bukatansu. So nakan dage na yi rubutun yanda zai mun sauri musamman ma in aikin yana da yawa na rubutun to nakan buga rubutun da sauri, sauri, sauri saboda in sama in gama in yi wanda suke gabana. Amma idan baka bugawa da sauri din ai zai consuming maka time sosai wanda zai ɓata ma lokaci. So shiyasa na dage na koyi buga rubutu da sauri. Ina bugawa da sauri, sauri, sauri, sauri saboda in yi richenta gindina saboda na sama na kai yanda ya kamata. Amma in ban koya inda nake yi da sauri din ba, ai bazan iya yi aikin da sauri ba baran iya covering aikin masu dama ba so amma in ina yi da sauri ba, zan yi covering ayyuka da dama wanda ace in ba dadun na yi da saurin ba bazan sama na yi su da, da yawa haka ba. To yana da kyau wanda ma bai iya buga rubuta da sauri ba, ya je ya koya da ake buga rubuta da sauri. Don ya sama yana yin covering dan ayyuka da dama a lokacin da duk in yazo zai yi so wannan shawara ne da nake bayar ma wanda basu iya buga rubutu da sauri ba. Ni dai na iya bugu rubutu da sauri kuma ina ƙoƙartawa wajen na ga na buga rubutun da sauri, da saurin, saurin da ya kamata ace na, na, na buga. So wannan bayani na shine a takaice. Da fatan na baku amsa daidai gurgudu yanda zai gamsar da ku na wannan tambaya na kana buga rubutu da sauri da kuka mun. Kuma nayi ya bakin kokari na na baku amsa cewa eh ina buga rubutu da sauri. Nagode.

To wannan tambaya da kuka mun, kana kuka lokacin yanka albasa? Idan na fahimci tambayan ku, shin ina hawaye lokacin da nake yanka albasa? Eh, ina yin hawaye lokacin da nake yanka albasa. Albasa yana da wani sinadari da yake fitarwa wanda za ka ga yana da zafi. Za ka ga in ya shiga idonka, sai idonka yana hawaye, yana fiffitar da ƙwallo. So nakan yi, nakan yi kuka lokacin da nake yanka albasa tabbas. Kuma ba ni kaɗai ba, mafi yawancin mutane idonsu baya son wannan sinadarin da yake fitowa daga cikin albasa zuwa ya zo ya hauro kanka, ya hauro har ya shiga idanunka. Mafi yawancin mutane idan suka ga wannan sinadarin yana sa su hawaye, yakan fitar da ƙwallo a cikin idonsu. Mutane ɗaɗɗaya ne wanda za su zo suna yanka albasa ka ga ba tare da sun yi wannan hawaye ko sun ji ya damesu ba. Amma mafi yawanci duk wanda zai zo ya yanka albasa to wannan sinadarin da yake fita a jikin albasa ɗin yana shiga idonsa. Za ka ga ya fara hawaye, ya fara yin natsuwa. Haka to wannan amsa shine a takaice. Na gode. Na gode sosai. Na gode.

To wannan tambaya da kuka mun, ka fi son zama a birni ko ƙauye? To, tambaya ne mai matuƙar daɗi da kuma a murna. So tambayan da kuka yi na cewa ka fi son zama a birni ko ƙauye? Eh, kowanne da yanayin amfaninsa. Kowanne kuma da yanayin jin daɗinsa. Though, ni a birni nake zama. Na fi son zama a birni, saboda birni ya bambanta da ƙauye. Birni yana da daɗin mu'amala. Birni yana da daɗin sha'ani sosai. A birni ne zaka samu duk inda kake so da duk abin da kake so da kuma duk inda kake so ka gani ka ji nishaɗi. Ba kamar ƙauye ba. Ƙauye shi inda yake da daɗinsa shine in ka je ƙauye zaka ga Nature, za ka ga bishiyoyi, za ka ga abubuwa na marmari musamman Time Seasoning na abubuwa. Za ka ga abun farin ciki. Za ka ga abun baƙin ciki. Duka dai. Za ka je bakin rafi. Za ka je bakin kogi kuyi kamun kifi This and That. Sannan akwai bishiyan mangwaro, akwai su bishiyan gwaiba, akwai bishiyan kwakwa. Akwai bishiyoyi dai irin wannan. Akwai lambuna kuma, lambu na rake, lambu na ataruhu, lambu na tattasai, lambu na abubuwa dai da dama. Ba kamar cikin birni ba. Cikin birni in da ka samu irin wa'yannan lambuna din sai dai ka samu wanda akeɓance yake a rufe ko a wani abu makamancin haka. Amma a ƙauye fa, a ƙauye za ka ganshi Open ne kawai ko ina akwai. Amma dai duk yi za ka ga ka fi son zaman birni a kan ƙauye. Ka fi son zaman birni a kan ƙauye saboda a birni za ka ga abubuwa na burgewa na ban sha'awa. Za ka je duk inda kake so ka je. Za ka yi murna, za ka yi ayyuka. Za ka yi abubuwa dai da dama ba kamar ƙauye ba. Ƙauye kuma fa, ƙauye wasu abubuwan duka ba za ka samu ba. Kana son abu kana so ka yi buƙata da shi ko kana so ka yi amfani da shi a lokacin shi kuma za ka ga ba za ka samu ba. Amma kuma in a birni ne ko ina kawai ko wayanka ka cira kayi Googling zaka ga ka sama ko kuma za a nuna ma cewa a waje kaza ana samun abu kaza. Amma a ƙauye su duk basu da irin wannan. To gaskiya ni na fi son zaman birni saboda ni ɗan birni ne. A birni aka haife ni. A birni na tashi na girma. Amma kuma mahaifina shi daga ƙauye ne ya zo. Domin shi daga ƙauye ne ya shigo cikin gari har ya samu ya yi aiki, ya hahaife mu, ya tara mu dai da abubuwa makamancin haka. To wannan bayani shine a taƙaice, na fi son birni a kan ƙauye. Na fi son zama a birni fiye da ƙauye. Ƙauye akwai lokacin da ake son zama a can, amma birni shine waje da aka fi son zama. Kuma kake da tabbacin cewa za ka zauna ka inganta rayuwan ka da abubuwa makamanta irin wannan. Na gode. Na fi son zama a birni fiye da ƙauye.

Wannan tambaya da kuka mun, yaushe kake zuwa kasuwa? Hmm, ya danganta da bukata na zuwa kasuwa din. Akwai buƙatu da yake tasowa, akwai kuma wadda baya tasowa. So buƙatan kasuwan yana tasowa ne, maybe a cikin duk wata a je sau biyu ko kuma duk wata a je sau ɗaya. Duk lokacin da aka samu albashi akan je kasuwa a yi cefane, a siyo kayan yau da kullum na buƙatu da kuma wadda dai dole ne da su za ka rayu ku kun riga da kun sani. So kasuwa, nakan je kasuwa aƙalla sau biyu ko sau ɗaya a wata. Tunda in ka je ka yi shopping ɗin ka ka buƙata, sai kuma in wani buƙata ne kamar misali ya taso na gaggawa wanda ake buƙatan a je kasuwa din. Amma dai mafi yawanci kasuwan an fi zuwa a wata sau biyu ko sau ɗaya. In ba dai wani buƙata bane ya fito na musamman. Tunda kai ɗan albashi kakan fita ne ka je ka sassaye duka kayan ka da zai kai ka wata zuwa kafin ama albashi. So wannan, ina ga bayanin nan shine bayani a takaice, wadda zan iya yi ko yauwa. Kasuwa babba amma sannan irin ƙananun kasuwa kuma wannan daily basis ne da kana zuwa kana, kana mu'amala da su. Tunda wani buƙatan yakan taso ka ga, eh za ka je za ka yi buƙata kaza, za ka je za ka, kana buƙatan kaza to za a ga kasuwan ya taso. So kasuwan in babban kasuwa ne nakan je sau biyu sau ɗaya a wata. In kuma ƙananun kasuwa ne, ƴan ƙananu to shi kuma wannan abubuwa yana tasowa na yau da kullum wanda kake buƙatan kaje kasuwa din. So wannan bayani shine nawa a takaice. Da fatan za ku karɓi wannan bayani na gobe.

To wannan tambaya da kuka mun yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Dangantaka da kasuwanci ai kusan da duk wani mai aiki yana gina dangantakansa da kasuwanci. Sabida da kasuwanci abune wanda ake nema na rufin asiri, wanda ake yi don yada kayi ka yi surviving, yada kayi ka gyara future rayuwan ka, yada kayi kayi abu mai amfani, yada kayi ka taimaka. So mukan gina dangantaka da kasuwanci mai ƙarfi ah kaman saya da sayarwa, ko ka samu tsakanin wholesaler da retailer kai sai ka zama intermediate. Kai zaka nema abu a farashi a wajen wholesaler, ya ɗan sassauta ma yanda kai ma zaka samu wani abu. Kai kuma in ka zo wajen retailer shima sai ka sayar masa da abun tare da ka ɗan ƙara wani abu naka a kai. So in ka yi lissafi sai ga abun da ka ɗan sayar masa kai ma sai ka samu wanda zaka yi "taking care of family" dinka. So dangantaka muna dangantaka ta kasuwanci muna gina ta sosai. Muna gina dangantaka ta kasuwanci sosai wanda yake bamu dama mu sama mu rufa makanmu asiri, muyi amfani me amfani makanmu, wanda zai taimaka mana wajen da zamu ciyar da iyalenmu da kuma yanda zamu ɗauki rayuwa ɗin da zamu taimaka musu. To wannan abun muna gina dangantaka sosai na kasuwanci, muna kuma kyautatawa juna. Mukanyi kuma mu'amala da mutanen kirki wanda ba za su baka matsala na kasuwanci ba. Sabida da in za su baka matsala na kasuwanci, to da a yi abun da ake cewa wai ya kwance uwa kwance, ya kwance uwa kwance. Amma idan ka gina dangantaka mai kyau, mai tsananin aminci da yarda da rikon amana da kyautatawa juna so sai ka ga an samu lafiya wannan.

Wannan tambaya da kuka mun wane irin waya kake amfani da shi? Eh ina amfani da wayar Samsung ne A23, A33 kai Amin. Samsung Galaxy A33 kuma ina matuƙar jin daɗin wayan sabida yanayin yadda nake amfani da shi da yanayin yanda take mun amfani. Ina samun kwanciyar hankali da natsuwa tare da jin daɗi da wayana sosai. So ina amfani da Android phone Samsung Galaxy A33. Ita ne wayar da take hannuna kuma na kwana biyu da rike ta kuma gaskiya ina jin daɗi, jin daɗi matuka ina amfani da ita. Don yanzu haka ma wannan recording ɗin da nake yi ɗin da ita nake yi, da ita nake yi kuma za ku ji yadda sound na muryana yana fita daidai wanda kuma na san kuna, kuna jin daɗin wannan yadda take fitar da sound dinta da yadda take aiki da yadda kuke jin sound ina da wannan wayan. So da Samsung ɗina nake aiki A33 wayana kenan da nake riƙewa da ita kuma nake amfani wadda ina jin daɗin ta matuƙa. Muna ni da ita akwai dangantaka na soyayya ni da kamfanin Samsung ma in short. Samsung sun iya waya, sun iya ƙera waya mai, mai, mai, sun iya ƙera waya mai fitar da hoto, mai tace sound, mai daidaita abubuwa dai wadda za ka ji daɗin sa sosai gaskiya. Samsung suna ƙoƙari ta wannan fage. Na gode.